Me kake yi a lokacin da ka kamu da mura? Abin da tambayar ta ce kenan, me nake yi a yayin da na kamu da mura? To abin da nake yi shi ne, abu na farko idan na lura cewa mura ta kama ni, nakan je chemist in je in yi musu bayani cewa ina fama da mura so sai a bani maganin mura. Bayan haka kuma nakan zo gida in samu iyalina in ce da ita ta ɗan haɗa mun wani farfesu na kaza ko na kayan ciki idan da hali, mai ɗan yaji kaɗan ta yadda zan fidda majina sosai.

Wannan tambaya ta ce waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? To kafofin watsa labarai da nake amfani da su sune irin su Twitter, WhatsApp, Facebook da da dai sauransu. So su nake amfani da shi wajen watsa labarai.

Wannan tambaya tace, ya kake tafiya zuwa wurare? Watan yadda nake tafiya zuwa wurare shine yawanci da yake na kasance mai ƙaramin ƙarfi, na kan yi tafiya ne a ƙasa. Tattaki nake yi zuwa yawanci. So idan kuma naga ina da ɗan canji a aljihuna, sai in je a waton a kan abin hawa ko tagzi ko kuma keke napep.

Ambanan ta ce wane abinci kake ci? Wanne mene ne abinci da kake ci da safiya? Wato wane irin abincin da nake ci abinci nake ci da safiya. Yawancin lokuta na fi son a shan kunu. Pap kenan turawa suke ce dashi kunu. So idan na ga cewa kuma ina ɗan da hali da zan iya siyan abin da ya fi haka to nakan siye nakan haɗa shayi ne mai kauri da madara da biredi da ƙwai.

Kana iya tsalle igiya, wato ina iya tsallake igiya? Eh, amma ya danganta da yanayin tsayin igiya. Tabbas zan iya tsallake igiya, so idan yayi yawa kuma yayi tsayi da yawa gaskiya ba zan iya ba.

Kana koyan wata yare? Wato tambaya, tambayar tace abinda tambayar tace ke nan. Ina koyan wani yare? So eh tabbas ina koya, daddace wa ne bani da gogewa da kwarewa akai sosai. So ina koya.

Kuna da wifi a gida? A'a, a zahirin gaskiya ba mu da wifi a gida. Saboda wifi yana ya kasance abu ne waɗanda suke da ƙarfi. Ba abu ne irin na ya kubayi ba. Ma'ana waɗanda basu da ƙarfi.

Tambayan na tace kana kunna tsaron bature? A'a bani da itama bari in kunna. Wannan shine gaskiyar lamari. Tsaron bature gaskiya bana kunna wa saboda sai in kana da hali ma.

Wannan tambayar ta ce: Menene kayan bincike, kaya ciye-ciye da kayan kake fi so? Wata menene kayan abinci wanda ka fi so?

Ah wannan tambayar tace kana shuka tsire-tsire a gida? Eh ina son tsire-tsire a gida amma a zahirin gaskiya ban taba shukawa ba, ban taba shuka tsire-tsire a gida ba.

Tambayenan itace wane irin ƙasa gidanku keda shi? Eh, ƙasar da gidanmu ke da shi, watan, a tsakar gida gaskiya babu ƙasa kwata-kwata a tsakar gida sai dai a waje ƙofar gida shine akwai yashi. Yashi ne a ƙofar gida.

Kana cin salasi? Watan ina cin salat kenan? Eh, kwarai kuwa ina ci saboda ka san abu ne mai amfani a jiki. Yana da kyau a jiki sosai, so shi ya sa na ke ci.

Wani kayan marmari ka fi so? Kayan marmari da na fi so shine, ah, tufa. Akwai ayaba shima da kuma gwanda, sai abarba da kuma kankana. Duk waɗannan na son su gaba daya.

Yaya kake, ah, kawowa gidanku? Banga ne, ya nake kawowa gidan mu. Ok, a ƙasa nake zuwa gida yawancin lokuta, in dai daga wurin aiki ne a ƙasa nake zuwa. Sai dai in wani abu ya taso wanda yake na ujila.

Har ma ya ce wa ni launin bangon gidan ku yake? Toh launin bangon gidanmu milk color ne, watan ruwan do rawa ke nan. Shine launin bangon gidanmu dukka gaba daya.

Wannan tambaye ta ce “Menene kake son canza a wurin aiki?” Abinda nake son canjawa a wurin aiki shine ofis dina nake so in canja a wurin aiki.

Kana kallon taurari da daddare? Tambayar kenan. Eh, amma wasu lokuta, ba ko da yaushe ba, kuma ba kowane lokaci ba. So a zahiri gaskiya ina kallo.

Tambayan nan ta ce kana zama kan gwiwa? Eh ina zama a kan gwiwa. Amma shi maɗin ba kowane lokaci ba sai in ya kama ko kuma misalin a yayin da nake bauta wa Ubangiji na a cikin sallah ke nan.

Wannan tambayata ce, yaya kake bikin ranar, ranar haihuwarku? To, yadda muke bikin ranar haihuwarmu, to kaga na farko dai ni mutum ne wanda bana yin bikin ranar haihuwa kuma ko da kama zan yi, na kan so in tara marasa ƙarfi ne in ci da su in ba su kyaututtuka su yi min addu'a.

Tambayar nan tace wani irin miya kake fi so? Wato wani irin miya ka fi so? Na fi son, watan ah miyan ganye wanda mu a nan mukan ce da shi alayyahu ko miyan u-ui ugo haka. So idan miyan ganye ne, so ina son su.

Tambayan ta ce wane irin sabulu kake amfani da shi? Sabulun da nake amfani da shi sunan sabulun ana ce da sabulun, ah, Premier Cool. Shi ne sabulun da nake amfani da shi na wanka kenan.

Wannan kuma ya ce kana sanya tabarau? Eh, ina sanya tabarau, amma shi ma ba a kowane lokaci nake sanyawa ba. Yara danganta da lokaci, so ba a kullum ma ba a kowane lokaci nake sanya tabarau ba.

Tambayan nata ce, me kake yi da yamma kafin ka kwana? Waton kenan da yamma me na ke yin kafin in kwanta. Bayan na ida sallar isha'i, zuwa na ke in zauna in ci abinci tare da iyalina, sai in kwanta. Kafin in kwanta ko kuma in je ɗakin ƴata mu yi hira da ita, in ba ta labari sannan in tafi in kwanta.

Wane irin kiɗa kake son ji? Eh, eh, kiɗan da na fi son ji shine kiɗan gargajiya, watan na al'ada take na, na al'adun mu'annu. So na fi son jin irin wannan kiɗa. Bayanshi kuma sai irin na Sudanniya haka da kuma Indiya.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Musamman abin da yake ya shafi ni ne, ni kaɗai na wane bana son kowa ya gani ko kuma wani ya sani.

Yaushe kake yin wanka? To ni ina wanka ne kafin in fita aiki, da asuba nake wanka. Bayan na dawo daga sallar asuba sai inzo inyi wanka sai in fita, sai kuma da yamma nake ƙara yin wanka ko da daddare kafin in kwanta.

Kana iya ɗaura ƙulli? Tambayar kenan, an ce ina iya ɗaura ƙulli? Eh ina iya ɗaura ƙulli amma kuma ƙullin ma ya danganta da wane irin ƙulli ne. Saboda akwai ƙullin da ko da ka ɗaura shi zai warware idan yana da girma kenan. So ya danganta da wani irin ƙulli ne na iya ɗaura.

Wannan yace tambayan nan ta ce mene ne yake sa ka yi dariya? Eh to nishaɗi ke sa ni yin dariya. So ku kuma idan na ga irin yan wasan kwaikwayo masu sa ban dariya haka, ko na tuna da wani abin da muka yi a baya na yarinta.

Tambayan nan ta ce yaya kake neman izinin hutu? To a zahirin gaskiya ni a wurin aiki ma bana neman izinin hutu. Kwata kwata gaba ɗaya bana nema. So idan ka ga na nemi izinin hutu to rashin lafiya ce ta kama ni sosai. So kuma shi ma sai a ranar zan nema.

Wane launi tawada kake amfani da shi? Ina amfani da launuka guda biyu ne amma na fi son ɗaya. Ina amfani da blue da kuma shuɗi kenan da kuma, eh blue ko da kuma ja. So amma kuma duk wannan bana wani son. So ina dai amfani da su ne saboda su ne ya dace in abun a lokacin. Blue da nake amfani da shi ban samu baƙi bane amma na fi son baƙi.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh to, yana da sa hannu a saƙonni. So duk wani saƙo da aka rubuta nakan sa hannu tabbas. So kafin in bayar ko kuma idan ya shigo sai in sa hannu in karɓa.

Wannan tambayar ta ce kana son cin abinci, abincin titi? A'a, gaskiya ni abincin titi bana, bana son shi gaskiya. Kwata kwata bana cin shi. Kuma ba ni ban kasance mai son siyan abincin kan titi ba. Indai ba ya kama ya watan ya zama dole ba.

Kana duban kalanda kullum tambayi abinda tambayar ta ce kema? So a'a a zahirin gaskiya ni bana duban tambaya kullum. Eh kalanda kullum gaskiya so sai in ya kama nake dubawa ba kullum nake dubawa ba.

Yaya kake jurewa zafi? Kai gaskiya da zafi ina bala'in jin jiki a zahirin gaskiya, saboda babu yadda zan yi ne kawai. Amma wallahi da zan so a ce lokacin zafi a cire cikin a cire shi a cikin lokuta ma na abun nan, na weather.

Kana amfani da kunnen waya, watan, ah, ear, eh, kunnen waya. Earpiece ke nan ko kuwa, ah, waya dai da ake sawa a kunne? So ina amfani da earpiece wasu lokuta.

Kana kunna Bluetooth kullum? Ba kullum ba amma ina yawan amfani da shi. Ranar da in zanyi amfani da shi gaskiya ina amfani da shi sosai. So amma kuma ba kullum nake amfani da shi ba. But a duk ranar da na tashi amfani da shi nakan yi sosai amfani da shi sosai ba kadan ba.

Tambayan nan ta ce sau nawa kake yin taro a mako? Yanzu a gaskiya a mako sau uku nake yin taro. So dan a da bana yi amma yanzu sai na duba yanayin aikin da kuma jama'a da muke hulɗa da su yanzu. So sau uku nake taro da su.

Wannan tambayar na cewa, me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Watan me nake a yi lokacin da ake ruwan sama kenan? Eh to yawancin lokuta ina bakin aiki, ina wurin aiki. So idan ina wurin aiki ne nakan shiga ofis in zauna saboda ruwan ya ɗan dakata tukunna. Idan in cigaba da ko me nake, idan har abu ne wanda yake muke a waje. In kuma a cikin ajijuwa ne to cigaba cigabawa muke muna koyarwa.

Wannan tambayar ta ce kana jin kukan zakara da safe? Tabbas ina ji, da asuba kenan. So most times idan na tashi ko kuma kafin in tashi ma nake jin kukan zakara a maƙota kusa da gidan namu. So ina jin kukan zakara.

Wannan tambayar ta ce, a kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma. So masamman idan har zan shiga cikin ɗaki ina cirewa. Idan kana shiga da takalma to maybe lokacin a na dawo zan kwanta kenan da daddare. Haka sai in cire takalma in sa a cikin ɗaki.

Kana kallon inuwar ka? Abinda tambayar take kenan ko? Ina kallon inuwata? Eh, ina kallon inuwata amma shi ma gaskiya ba a kowanne lokaci ba. To sai ta kama nake kallon inuwar.

Wannan tambayar na cewa kana sa turare kullum? Eh, ni ina bala'in son turare saboda haka ina sa turare kullum. Idan har kuka ga ban sa turare ba to sai dai idan har wanda nake amfani dashi ya ƙare to shine bana sa turare. Amma idan muddin ina da shi to ina sawa.

Wannan tambayar ta ce, wane launi jakar ku ta kuɗi? To ni gaskiya jakata ta kuɗi bani da ita. So bari in ce ga irin launin ta, ni a cikin aljihu kawai nake zubawa gaba ɗaya. So bata da wani launi ta daban.

Tambayan nan na ce wa yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Yadda na ke daidaita aiki da rayuwa? Eh to gaskiya ka ga aiki shine abun da ya kamata ace mutum ya fara saboda samun abun yin rayuwa ko kuma more rayuwa. So na fi emphasizing akan aiki tukun na kafin wannan.

Wannan tambayan tace kana fi son zama a birni ko ƙauye. Abin nufi kafi na fi son zama a birni ko ƙauye. Eh to umum gaskiya na fi son zama a a birni saboda nan za ka haɗu da mutane iri iri daban daban kuma a nan za ka samu ƙarin wayewa akan wanda kake da shi a da.

Wannan tabbyan na ce wa, kana fi son bas ko tagzi? To a zahirin gaskiya ne, na fi son, eh, bus akan tagzi. Saboda bana son yawan takura a yayin da nake cikin tafiya a, a ƙarfe. Ya matse ne ko wani abu na so. Na fi son bus akan tagzi.

Wannan tambayar kuma tace kana ajiye, ah, kopin bayanan ku? A tabas a matsayinka na wanda yake ya san aikin da yake kuma, ah, shugaba abu. Dole ai ka ajiye kopin abu saboda hujja ko ba don kaiba don wata rana ma za a iya niwa.

Wannan tambayar tace yaya kake koyon fasaha sabo? Eh to ta yadda nake koyan sabon fasaha shine, waton ah ta tambayar mutane waɗanda suka san kan abun sosai. So ta haka nake koyan sabon fasaha.

Tumbaya ce wani irin aice kirim ka ke fi so? Eh to na fi son me a binnan kamshin vanilla ko strawberry. Su irin ice cream da na fi so kenan. Shi ne dai-dai wanda na ke so.

Wannan tambayar kuma ta ce kana iya tuƙin mota? A tabbas na iya tuƙin mota. Dan na fara koyan mota tun inaa a sakandari aji na biyu a sakandari jiniya kenan. So na fara koyon mota saboda haka na iya mota.

Wane aikin gida kake yi kullum? To, aikin gida da nake yi kullum shine, ah, watan gyara duk wani abun da na tabbatar da cewa baya mazauninsa da kuma ɗan share-share wani lokacin idan ba zan yi aiki ba kenan.

Wannan tambaya ta ce, menene abin sha da ka ke fi so? Gaskiya abin sha da na fi so shi ne, ahhh, Sprite da kuma energy drink. Amma tun da suka mun illa, gaskiya na koma na fi son, ahhh, Maltina.

Tambayina ita ce sau nawa kake share ƙura? Toh, adadin sau nawa nake share ƙura shine ya danganta da yanayin yawan samun ƙura. Idan na kakabe yanzu zuwa nan da wasu 'yan mintuna na lura cewa wuri ya sake ƙura, zan kuma sharewa. Bana yadda ƙura ya zauna sosai haka.

Wannan tambayar ta ce, me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Da safiya abin da nake fara yi da safiya shine sai na fara miƙa tukuna na ɗan mimmike stretching, stretching jikina ɗan mimmiƙa jiki. To bayan na yi hakan sai a gaba sai in je in yi alwala, in tafi masallaci in yi sallah.

Wannan tambayar ta ce ya ya dangantakarku da shugaban aiki? A to ba mu da wata dangantaka na jini kai da kai haka. So dangantakarmu dake tsakani shine kawai zaman lafiya da kuma yin aikin da ya dace da nake yi. To muna jin daɗin zama tare da juna kuma muna jin daɗin aikin juna.

Wannan tambayar ta ce kuna samun horo a wurin aiki? Eh to, irin namu horon tabbas muna samu. Kuma irin horon namu shine irin workshop haka. Shine irin horon da ake bamu tunda ka ga ku mu malamai ne masu koyarwa.

Wannan tambayar ta ce, "Yaya kake gaishe wa mutane?" Wato yaya nake gaida mutane? Idan na sami mutane sallama na ke ma su. So in har suna kusa da ni, to sai mu gaisa hannu da hannu muyi masaba'a da hannu da hannu. Idan kuma nesa da ni suke kawai sai dai in sallama, iya sallama kaɗai kawai ya wadatar sai in tafi ya ta.

Ina amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya kuma matasai guda, ah, huɗu ne a kan katifata wanda nake amfani da su. Guda huɗu car car, so ba su fi haka ba.

Wannan tambayar ta ce, me kake yi lokacin da kake jin damuwa? To, a yayin da nake jin damuwa, nakan natsu, in samu gu in zauna, ni kaɗai sosai in natsu. Bayan natsuwar nakan samu, eh, karatun Alqur'ani in riƙa karantawa ko kuma ina sauraro. Har inji zuciyata ta yi sanyi.

Kana sanya hula? Ita ce tambayar da na gani anan. So, eh tabbas ina sanya hula, amma kuma shi ma ba ita hulan ma ba kullum nake sanya hula ba. Saboda ya danganta wani irin kaya ne a jikina. Idan manyan kaya ne to nake sa hula, in kuma ƙananan kaya ne bana sa hulan manyan kaya. Sometimes ne nakan nemi face cap in sa.

Wannan tambayar tace kana son kallon wata da rana da daddare? Eh, gaskiya ba abu ne wanda yake burge ni hakanan inta kallon wata da daddare ba. A'a. So in ta kama kawai in ɗaga kai in kalla kawai shikenan awuce wurin amma ba abu ne wanda yake wani burge ni ba.

Wannan tambayar kuma ta ce kana amfani da, ah, mataimakin murya, watan sip-- eh, microphone ke nan? Ah, to ya-- shi ma ya danganta da wane irin guri zan yi magana. Idan na tara jama'a ne masu yawa, to nakan yi amfani da shi. Amma idan kuma jama'an ba su yawa, gaskiya da iya murya ta kawai nake amfani. Bana amfani da mataimakin murya.

Wane fim kake son kallo? To yawancin fina-finai da nake son kallo su ne fina-finan ban dariya. So bayan su kuma nakan kalle, eh, American movies haka sai Chinese sai kuma, ah, India sai, eh, na Hausa. Hausan kuma sai dai na ban dariya ba na soyayya ba.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina yawan amfani da waya sosai gaskiya. Musamman ma yanzu da aka samu wannan salanshiyo to gaskiya ina yawan amfani da waya fiye da yadda kuke tunani. Ina amfani da shi sosai saboda abu ne wanda yake taimakawa.

Ah wannan tambayar ta ce kana yin kiran bidiyo? Eh ina yi lokaci lokaci ba da kowa da kowa nake yi ba. Kiran bidiyo ɗin ma da nake yi ba direct kira na call ba sai dai na WhatsApp haka so shi ne nake yawan yi.

Wannan tambayar kuma ta ce wane irin takalma kake so? To takalman da na fi so ni nafi son sandal. So sai palm sandal sai kuma, ah wannan shoes. That's idan ƙananan kaya na sa kuma nafi son canvas.

Wannan tambayar ta ce, yaya kake, eh, kare kanku daga sauro? Eh to, yadda nake kare kanmu daga sauro ko cutar sauro shine, eh, ta hanyar sa net na sauro. So, ta yadda muke kare kanmu daga sauro kenan.

Wannan kuma ya ce, “Yaya sa hannu naku yake? Sa hannunmu yake? Yadda sa hannun yake?” To, ni dai sa hannu yadda nake sa hannu shine sunana nake farawa da shi, sai in ƙara sada suna mahaifiyata. So wasu yan zane a jiki.

Sau nawa kake, ah tsarkake gidan ku? To ka ga a zahirin gaskiya ya danganta da sau nawa. Watan share-share kenan da goge-goge yakan zamo sau uku sometimes kuma sau huɗu. So amma most at times yafi zama sau uku, ba sau huɗu ba.

Wannan tambayar ta ce wane wasa kake son yi? To yawancin wasannin da ni na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa da kuma, aaa, wasan me ake ce da shi? Wasan ƙwallon kwando which is basketball kenan. So shi ne wasan, su ne wasannin da na fi so.

Tumbayar nan ta ce nawa bokiti kuke da su a gida? Ke nan bokatai guda nawa ne nake da su a gida? To bokatan da nake da su a gida dai guda kusan biyar ne nake da su a gida. So su ne iya bokatan da nake da su, da ƙananu da manyan duka kusan biyar ne.

Wannan kuma tambayar ta ce, yaya kake jin, aah hayaniya? Kai gaskiya ni na kasance ba wanda yake son hayaniya ba saboda hawan kai yake. So ni bana son hayaniya kuma ko gu zan zauna na fi son inda yake shiru babu hayaniya sosai haka.

Wannan tambayar ta ce sau nawa kake rubuta rahoto? Rubuta rahoto, ah sau ɗaya a sati nake rubuta ho-rahoto. Nakan ɗauke shi a jotana kaɗan kaɗan abu-abubuwan da suke faruwa a kullum. In yaso ranar sati sai in haɗa komai da komai in rubuta.

Tambayan ta ce kana amfani da SauroNet? Kwarai kuwa ina amfani da SauroNet saboda gudun, ah, cutar, ah, cizon sauro. So ina amfani da shi sosai. Wa'alaikum assalam. So ina amfani da shi sosai gaskiya.

Wannan tambayar ta ce, me kake shirin yi a ƙarshen mako? To, gaskiya ba na shirin wani abu na daban da zan yi a ƙarshen mako. Illa abun da na sani akwai planning da muke yi lesson plan na shiga aji, na koyarwa. So most at times nakan ɗan duba na malamain da suke ƙarƙashina.

Wannan tambayar ta ce yaya kake tabbatar da ingancin aiki ta hanyar bibiyar aiki akai-akai ba tare da na ba da sarari sosai a tsakani ba? So.

Wannan tambayar tace kana rufe baki lokacin hamma? Yes, ina kare baki lokaci a yayin da nake hamma da hannun hagu, kuma bayan tafin hannu nake sawa nake kare baki. Saboda ai abu ne mai kyau ka kare bakinka a yayin da kake hamma.

Tambayar nan ta gaba ta ce kana kwana a gado ko ƙasa? A'a, ni a gado nake kwanciya, so ba a ƙasa nake kwanciya ba. Idan ka ga na yi kwanciya a ƙasa, to ganin dama na ne kawai ina son in yi kwanciya a ƙasa amma ba a kan, ba a ƙasa nake kwanciya ba.

Wannan tambayar ta ce kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga. Dalili shine na kasance wanda baya son zafi. Toh dole ke sa nake buɗe taga a ɗaki. Toh, da kuma, bana son zafi sosai gaskiya. Fresh air.

Wannan tambayar ta ce, "ina kake cin abinci a wurin aiki?" To, a zahirin gaskiya, ni na kasance wanda ba na son cin abinci a waje idan har ba a gidana ba. So a yanzu, nema da nake gani kamar sometimes nakan zamo a matse, yin wasu taku rani sosai. Nake dan neman wani dan snacks sai in sha ki in ci.

Bayar ta ce, yaya kake magance koke-koke? To, hanyar magance koke-koke shine, wato hanyar da nake magance koke-koken mutane shine ta hanyar solving problem nasu. Samar da hanyoyin da zai sa su daina koke-koken. So, saboda sai na saurari mutum, in saurari mutane akan menene matsalolin, sannan in samar da hanyoyin da ya dace ta hanyar neman shawarwarin waɗanda suka fi ni sanin kan aiki ko kuma suka girme ni a shekaru.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? App ɗin da nake amfani da shi don saƙonni? To akwai direct message, SMS ke nan. Sannan kuma akwai email dina da nake amfani da shi wajen saƙonnin shi ma. Sai kuma, ah, irun WhatsApp, ah, Facebook da dai sauransu.

Tumbayar ta ce yaya unguwar ku take? To, eh yacce unguwam mu take, unguwa ce ba ta talakawa ba kuma ba ta masu kuɗi ba. Matsakaici ne unguwat tamu, a wurin mazauna da suke cikin unguwar mix ne, so kuma unguwa ce daidai mai kyau iya gwargwado.

Wannan yace, ya ya kake shirya ayyuka? Yace nake shirya ayyuka, nakan fara ne from complex to simple wanda yafi wahala, da shi nake farawa sai in ƙarasa da wanda bashi da wahala. Yafi ye mun sauƙi.

Wannan tambayar tace wane launi kake so? Wato wane irin launi nafi so. Launin da nafi so shine farin launi sky blue. To ina son waɗannan launuka sosai daga fari sai sky blue.

Wannan tambayar tace kana fatan samun cin yawa, cin yewa ko cin yawa ko ciyawa. Kana fatan samun cin yawa, ato ina fatan samun cin yawa mana.

Wannan tambayar na cewa sau nawa kake karɓar kira a aiki? To gaskiya ba zan ce ga adadin sau nawa nake karɓan kira ba, saboda ya danganta da wani irin kira ne. So idan kira ne mai mahimmanci, kaga dole in amsa kira. So idan kuma ba mai mahimmanci ba ne, ba ma zan ɗaga ba.

Wannan tambayar kuma ta ce, kuna sa yunifom a wurin aiki? A'a, ba mu, ba ma sa yunifom a wurin aiki, saboda mu malamai ne. Ɗaliban mu ne suke sa yunifom. So su suke sa yunifom. Saboda haka a zahirin gaskiya, mu ba ma sa yunifom.

Wannan tambayar na ce wa, sau nawa kake wanka-- yan-yanka farce? To, a bayan sati biyu-biyu nake yanke farce. Ba abu ne wanda nake yi kullum ko kuma sati-sati ba, ni sai bayan sati biyu. Saboda ba fitowa sosai da wuri-wuri haka nan sake ba.

Wannan kuma ta ce nawa kuɗin wutar lantarki a wata? To ni ina biyan kuɗin wutar lantarki a wata dubu goma sha biyar ne a duk wata. So yanzu saboda yaɗan ragu ne ya zo in ba haka ba dubu talatin nake biya duk wata.

Wane irin burodi kake fi so? Na fi son wannan wai wane irin burodi nake na fi so? So na fi son sliced bread wanda yake a yayyanke, an yayyanka su So na, fi sonsa akan wanda zan riƙa gutsura kuma mai taushi. Akwai wani kamfani na na, ana ce da shi Fantasia, shi nake bala'in siya.

Wannan kuma na ce wa wani irin wasa kakefi so? Wane irin wasa nafiso? Wasan da nafiso shine wasan ƙwallon ƙafa da kuma wasan ƙwallon kwando, basketball ke. So su ne wasannin da nafiso a rayuwa. Sabo da sometimes ni kaina nakan fita in je in yi waɗannan wasanni.

Wannan tambayar na cewa kana bin ƙa'idojin aiki? Tambayar kenan. Ni ina bin ƙa'idojin aiki? Eh tabbas ina bin ƙa'idojin aiki. Ko ba don ko mi ba ko don a zauna lafiya mu ayi dole mutum ya bi ƙa'idojin aiki.

Wannan tambaya ta ce, kana miƙe jiki da safe? Eh, ina miƙa da safe a yayin da na farka kafin in yi alaula kenan. Shi ne abu na farko ma da nake fara yi so sai dan yi stretching jiki kafin in yi komai.

Tambayar nan ta ce yaya kake tafawa, yaya kake tafawa? Haɗa hannu biyu ma so idan zan tafawa mutum sau uku, haɗa hannu sau uku, ɗaya, biyu, uku. So yadda nike tafawa kenan. So na fahimce ina, ina, ina ah.

Wannan kuma tambayar tana cewa yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? To muna aiki ne tare dam ahh mukan haɗa kai ne, so shi yasa kuma za ka ga ayyukanmu suna tafiya yadda ake buƙata.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Kayan ɗaki? Ni a ɗakina nafi son ace katifa babban katifa nan itace na samu wani ee, bed rest na ɗaura shi a kai. So batare da ansa ƙwataƙwayen ɗaki dasu wanene ba, so sai irin menene akece dashi? Ban san suna guda ɗaya wanda ake ce da su ba.

Tambayar nan ta ce kana kuka lokacin yankan albasa. Watan abun nufi, ina zubda hawaye a yayin da ake yankan albasa a ƙanan kusa da ni ko kuma idan ni ne nake yankan albasa. Eh, ina zubda hawaye gaskiya saboda bana son, ah, hayaki ko kuma abu mai zafi a ido.

Wannan tambayar ta ce, ah, mene ne ka ke ji tsoro? Wato mene ne nake jin tsoro? To, abin da nake jin tsoro shine Ubangiji Mahalicci na. Ina jin tsoron Sa. Bayan haka kuma ina tsoron maƙiya da kuma talauci. Allah ya raba ni da, da, da talauci da maƙiya.

Tambayan nan kuma ta ce wane irin kyauta ka ke son bayarwa? Yawanci kyautata na da na fi son bayarwa shine kyautan kuɗi haka. Su, su ne waɗanda na fi bayarwa kuma su nake son bayarwa a kowane lokaci da umm mabukata suka zo gare ni.

Tace kana cimma manufar tallace-tallace? Toh gaskiya ni bana wannan, wannan, harkar su na tallace-tallace. Kaga kenan, ba zan ce eh ina cimma manufar tallace-tallace ba gaskiya.

A sanya, eh, tunatarwa don ayyuka. Kai, a da dai ina sanyawa but amma yanzu ba na sanyawa. Da lokaci ya yi nakan tuna ma saboda sabo da, da sawa so har na kan gane.

Katin tambayar ta ce kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina taɓawa lokaci-lokaci. So ba sosai ba ina sha kuma ba mai sanyi sosai ba. Saboda haifar da matsala kauce wa haifar da matsala, so ba sosai na ke sha ba.

Wannan tambayar na ce wa nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Wato sa'o'i nawa nake kallon wayata? Eh to nakan jima ina kallon wayata. Ba sai nasa sa'o'i, sa'o'i yake a ba sai sa'o'i. To musamman tun da, tun da salon shiyo.

Tambayan nan na ce wa, ina kake tofa miyau? To ni ban cika tofar da miyau ba kuma idan ma zan tofar nakan tabbatar ne akwai ƙasa a wurin. Yashi kenan, so bana tofar wa a ko ina any hau. Akwai ƙasa ko kuma in tofa a banɗaki sai in floshing.

Wannan tambayar na cewa yaya dangantakar mu da makwabta take? To, dangantakar mu da makwabta dangantaka ce mai kyau a tsakanin mu don muna zaman lafiya. Babu rigima, ba rikici, ba hayaniya a tsakanin mu. Muna nan zama muna zaune lafiya.

Wannan tambayar na ce wa kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Fankoki ma guda biyu. Ɗaya a falo ɗaya a uwardaka, waton cikin ɗaki kenan. So guda biyu.

Ina kake ajiye makullenku? To gaskiya ba ni da takamamai guri inda zan ce ga inda nake ajiye makulli. Akwai dai inda nake saka lashi ko in bar shi a jikin kofa. So wasu lokutan kuma nakan sa shi a cikin jakata wanda nake damfita da ita.

Tambayar nan ta ce kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, kina karewa daga virus kenan. So saboda abu ne mai matuƙar hatsari ga wayoyi, so ina karewa.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To, ni dai ba ɗan kasuwa bane, duk da dai cewa ina fatan ni ma in fara kasuwanci very soon saboda salanshiyo da ya shigo. To ni ma'aikaci ne a private school.

Wannan tambayar ta ce kana jurewa barkono mai yaji? Kai ina, ai ba ma shiri bana jurewa gaskiya. Don ba san shi nake nake ba haka gaskiya. Na fi san de wanda yake kaɗan gaskiya bana jurewa.

Wannan tambayar ta ce kana fi son fanka ko AC? Eh, na fi son AC gaskiya. Saboda shi ba iska yake bayarwa ba, sanyi yake badawa. So ni kuma na fi son sanyi. Akan iska haka nan da zai rika kaɗawa sosai.

Yaya kake jira a layi? Jiran a layi, idan da akwai gurin zama sai in ɗan zauna. Idan kuma babu gurin zama sai in tsaya a tsaye. Ina bin, muna bin juna. Ana zuwa ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya, ɗaya bayan ɗaya. Saboda ni ina iya jure tsayuwa.

Kana ba da shawara a aiki? A'a shawarwari ma kai ba shawara kawai ba shawarwari daban daban ma shawarwari ba ma guda ɗaya ba. So amma ya danganta da wane ne ya nemi shawaran nakan.

Wannan tambayar tace kujerunka suna da daɗi? Eh suna da daɗi saboda suna da ɗan laushi na zama so suna da daɗi ba katakwaye bane ko kuma roba akwai dallaf a jiki.

Tambayan nan ta ce, yaya kake magance matsaloli a aiki? Yadda nake magance su shine, sai na kula da mene ne ya faru. Idan kuma rigima ce a tsakanin mutane ko kuma abu ne wanda ba a aikata daidai ba, to nakan kira su ne, in ji mene ne ya faru, dalilin da ya sa aka dakatar da wani abin ko kuma mene ne ya haɗa su da wani, sannan in yanke hukunci.

Tambayan ta ce, yaushe kake fara aiki kullum? Aiki a wurin aiki ko kuwa aiki a gida? Idan aiki a wurin, a wurin aiki kuke magana, makaranta kenan? Da zarar na shiga makaranta, aikina ya soma kenan. Idan kuma a gida ne, sai da safe wajejan ƙarfe goma haka nake fara.

Wane irin tufafi kake fi so? Na fi son tufafin auduga, ba na son na roba. Gaskiya na fi son tufafin auduga saboda shi ba shi da nauyi kuma iska na shiga ko ta ina. Yana da daɗin sakawa. Amma tufafin roba ba shi da dadi hakanan. Da ka yi gumi sai ya manne a jikinka ya takura.

Allah ka ba mu sa. Kana iya busa tsaki? Eh ina iya busawa. A, wanda kusan kowa ya iya shi. To ni ma, ni ma na iya. Dogon tsaki da gajeren tsaki, so duk kalan da kake son inyi ma zan iya yi ma.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiyar laushi. Ba na roba, na tsaye ba ko kuma ba na kwakwa ba. Tsintsiyan laushi saboda shi ya fi share guri sosai. Ba irin tsintsiyar kwakwa ba da bata shara sosai kamar na laushi.

Kana sabonta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabontawa. Mata ina sabontawa, ina sabontawa. Ina sabonta shirye-shiryen, ah, kwamfuta lokaci-lokaci.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya haɗa wuta. Ina iya kunnawa. So amma wace irin wuta? Guda ɗaya ne kawai ke bani wahala. Shi ne wutan gawayi. So shi ma ina iya kunna shi.

Wannan tambayar tace kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa saboda ai jifa ba wani abu bane mai wahala. Hakanan gaskiya ina iya jefawa da ƙarfi ma kuwa.

A wannan tambayar tace kana fi son fensir ko alƙalami. Na fi son fensir saboda shi idan ka yi kuskure zaka iya gyarawa, ka goge, ka rubuta, ka sake goge wa'indi har da yiwuwar hakan ko kuma da buƙatar hakan.

Wannan tambayar ta ce wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh, tana daidaita haske da kanta. Idan har na seta ta, tana daidaitawa da kanta. Ba sai, eh sai, sai na seta ta ba. So ita da kanta tana seta wa.

Nawa madubi kuke da su a gida? Fatan madubai guda nawa muke da su a gida? A gaskiya madubi, madubi guda ɗaya ne, ba da yawa bane. Wannan ai ba abinci bane da mutum zai tara haka nan so madubi guda ɗaya gare mu kuma itama din madubin shi ma na matata ne ba nawa ba.

Kana riƙe riga a aljihunka? A'a bana riƙe riga a aljihu na. Watan in so ka riga cikin aljihu ke nan, ko kuwa a yayinda in na saka hannu a cikin aljihu sai ya tattare yayi sama, indai haka ne Eh ina yi amma kuma ba bana zuba riga cikin aljihu.

Wannan tambayar ta ce yaya kake taimakawa mutane? Hanyar da nake taimakawa mutane babban hanyar shine ina taimakawa mutane a yayin da in suka zo nema wani abu sai in taimaka musu ta hanyar da za su samu kuɗi su wanye matsalar kansu ba tare da ka basu kuɗi ba. Ke na abin nufi aiki.

Wane rufi kake fi so? Wane saule fure kake fi so? Watann furen da na fi so shine farin fure mai launin ɗoraɗora a jiki na fi so. Shine irin launin furen da na fi so.

Wannan tangarfa ce, nawa matashin, matashin kake amfani da su? Matashin da nake amfani da su guda, aah hudu ne a katifata. Matashi ne guda ɗaiɗaiɗai har guda huɗu a katifata su nake amfani da su.

Tabbayan nan ta ce kana, eh, fikicin tufafi, kana fikicin littafi? Eh, tufafi. Wannan tabbayar to ban fahimce ta sosai ba. Fikicin tufafi. A'a.

Wannan tambayar ta ce kana fi son zama a kujera ko tabarma? Gaskiya na fi son zama a kan kujera ba a tabarma ba. Ban cika son haka ba. Don koda kuwa kujera yar ƙarama ce to na fi son in zauna a kanta a kan in zauna a tabarma ƙasa kenan.

Tambayan nan ta ce nawa ne? Yawan danginku a gida? Kai muna da yawa sosai gaskiya. Don a iya gidan mu, gidan, gidan mahaifina ni kaɗai mun kai mu arba'in. To kaga ke nan Yawan mu ya fi a, a misalta gaskiya.

Ah wannan tambayar tace way wani ƴaƴan itace kake fi so? Watan abun nufi. Wani ƴaƴan itace na fi so? Watan a'a ƴaƴan itacen da na fi so sune lemon tufa da sauransu.

Tambayan nan ta ce, yaya kake yanke shawara a aiki? Yato yadda nake yanke shawara shine sai nayi tunani akan abu tukuna, kafin in zartar. Kuma bayan haka sai naje na tambayi waɗanda suke sama dani da suka fi ni sanin ababe su suka fi ni ilimi sannan in tambaye su shawara. Sannan nake ɗaukan wacce tafi a ciki.

Wannan tambayar ta ce, yaya kake son zama? Eh, na fi son zama a kan kujera, kuma bayan haka na kan ɗaura ƙafata ɗaya a kan ɗaya wasu lokutan amma ba a kowane lokaci ba. So kamar wani mai sarauta.

Wannan tambaya tace kana yin addu'a kullum? Eh, ai makamar mumini kenan addu'a. So, aah, ina addu'a a koda yaushe, kullun kullum, kafin inyi bacci ko kuma na farka ko zani ko kuma na dawo.

Fayan nan ta ce sau nawa ka ke share ɗakin ka? Sau uku a rana, wani lokacin kuma sau huɗu nake sharewa. Idan na share da safe, da rana zan share sai kuma da yamma can sai a kuma sharewa kuma.

Wannan maganar e tambaya ta ce, ya ya kake kula da gashin ka? Ina kula da gashi na ne ta hanyar tsaftace shi. Watan ina yawan wanke gashin, in shafa mai-mai, in rika yawan taje shi.

Wannan tambayan na ce wa yaya kake son dafa ƙwai? Akwai yadda ake dafa ƙwai kuma na daban na musamman. Ni ina dafa ƙwai ne, a zuba ruwa, a saka ƙwan a ciki, a saka ƙwan a ciki ya dafu. So ba irin na oven nake so ba.

Wannan tambayar na ce wa. Wa yake kakkafa maka baya? Me kakkafa mun baya? Mata ta ita take kakkafa mun baya. So a gida da daddare idan na kwanta, ko da safe. Bayan mun ida sallah.

Wannan tambayar kuma ta ce, yaya kake ajiye, a, takardun aiki? Nakan haɗe su ne a gu ɗaya sai in saka a cikin fayil. In rufe, in ɗaura shi a teburi na ko kuma in sa shi a shelf na ofis ɗina.

A wani wata aka haife ku. An haife ni watan June aka haife ni.

Wannan tambaya ta ce kana jin tsoron kwari? Eh, ina jin tsoron kwari idan suna da yawa, amma muddin dai ba su da yawa to gaskiya bana tsoron kwari, sai in na tabbatar cewa suna da yawa.

Wannan tambayan na ce wa yaya kuke sadarwa a wurin aiki? To yadda muke sadarwa a wurin aiki, ta hanyar samun juna, saboda babu wani ko kuma WhatsApp group na makaranta da ta buɗe.

Tambayan nan ta ce kana musafaha da mutane, wato musabaha ke nan? Eh ina musabaha da mutane, so kuma irin musaban da nake da su shi ne, nayi musu irin sallama ta addinin musulunci. Idan suna kusa mu yi musabaha ta hannu, mu ba wa juna hannu, idan kuma basa kusa sai dai in ɗaga musu hannu in musu sallama.

Wannan tambayar tace wace biki kake fi so? Watan bikin da na fi so shine bikin Maulidin Annabi Muhammadu SAW. Fiyayen halitta. Shi ne bikin da na fi so a rayuwata saboda murna ce ta farin cikin fiyayen halitta wanda a dalilinsa Allah yayi mana aihuwan abubuwa da dama.

Wannan tambayar ta ce kana son ɗaukar hotuna? Eh, ina son ɗaukar hotuna amma ba sosai ba. A zahirin gaskiya ina son ɗauka amma dai ba sosai ba saboda mun yi ba ma'abocin yin hotuna bane hakanan kwarai kuwa.

Wannan tambaya na cewa yaushe kake charging wayarka? To ina charging waya ta ne da asuba ko da daddare. A yayinda in zan kwanta nake saka waya ta chargi da kuma asuba. Baba.

Tambayar nan tana cewa kana iya ba da barkwanci? Eh, gaskiya ina iya bayarwa. Na ɗan iya nishaɗantarwa ta hanyar barkwanci, yi wa mutane wasannin da zai sa su suyi dariya ko maganganun da zai sa su suyi dariya.

Wannan tambayar ta ce, yaya kake kiyaye kalamar sirri? To gaskiya bana faɗa wa kowa wannan kalmar. E, abin da yake sirri a gareni, ni kaɗai nake rike shi. Bana yadda in faɗa wa na kusa da ni duk yadda muke da shi. To wannan shi ne sirri.

Wannan tambayan na ce wa kana shan ruwn ƴa'yan itace? Eh, ina shan ruwan ya'yan itace irin su lemo, mangwaro da dai sauransu. Duka ina sha saboda na san abu ne masu kyau masu amfani a jiki.

Atamba ya nan ta ce kana fisun miya mai zafi ko sanyi. Eh toh ni gaskiya bana son miya mai zafi sai dai dumi kuma ba na son shi da sanyi. Na fisonshine ya dan yi dumi dai amma dai ba zafi ba kuma bai yi sanyi ba.

Wannan tambayar ta ce kana buga rubutu da sauri? Eh, a da kafin ina samun matsala a hanuna ina bugawa amma yanzu dai a zahirin gaskiya ba, ba da sauri nake bugawa ba kamar da ba.

Tambayar nan ta ce, mene ne abincin da kake fi so? Abincin da na fi so shine sakwara. Na fi son sakwara akan kowane abinci. Bayan shi zan iya lissafo wasu amma dai shi ne kangaba.

Kana fi, wanan tambayar ta ce kana fi kuzari da safe ko da yamma? Eh, to gaskiya na fi kuzari da safe, saboda a yayin da in na tashi da safe, lokacin na riga na zub da gajiya, na zub da gajiya lokacin, so lokacin na fi kuzari.

Wace rana ce mafi kyau a mako? To ranar da tafi ko wace rana kyau ita ce, tambayar kenan ita ce ranar Juma'a, Monday kuma ranar haihuwar fiyayen halitta, sai Laraba.

Tambayar nan tana cewa me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Idan babu wutar lantarki, ba abun da nake. Kawai sai dai mu fita waje in zauna in ta rajin ikon Allah, in ga sanda za su dawo da wutar lantarki.

Tambayan na ce wa wani lokaci na rana kake fi so? Lokacin da na fi so na rana shine yammaci. Yammaci na fi son yammaci saboda rana ta fara faɗuwa ko in ce ta faɗi lokacin gariya ɗan fara yin sanye sanye.

Tambayan nan tace kana duba daftarin kuɗi? A'a gaskiya bana wani duba daftarin kuɗi, saboda ina da dalilai na da ya sa bana wani dubawa.

Anan wannan tambayar ta ce kana riƙe lema lokacin ruwa a tabbas ina riƙe lema sosai ma kuwa a lokacin ruwa. Nakan riƙe lema wani sa'in ma kafin ruwa ya sauka nake riƙewa, wani sa'in kuma ba ma saina ga alamun ruwa zai sauka ba riƙewa nake saboda komai na iya faruwa.

A wannan tambayar ta ce kana kunna kyandir a gida? Gaskiya bana kunna kyandir a gida. Bana kunnawa saboda kusan kowane lokaci muna da wutan lantarki. Kuma idan an dauke ma ba a jimawa za a dawo da wutar.

A wannan tambayar ta ce, yaya kake shaƙata lokacin hutu? Yana ke shaƙatawa lokacin hutu? Toh babbar shaƙatawar da nake shi ne ina tare da matata. Toh bayan haka, mu kan ɗan fata, mu ɗan je gadin haka ko kuma siyayya a wasu wajajen.

Wannan tambayar ta ce wane abincin gargajiya ka ke fi so? Abincin gargajiya, shinkafa da mai, shinkafa da wake da mai da yaji, shine wanda na fi so, ko kuma a ba ni a zogalai da kuli kuli.

Wannan tambayar na cewa kana fi son hawan matakala ko lift? Na fi son hawan matakala kuma dalili na shine idan na hau matakala shima yana ɗaya daga cikin motsa jiki. Lift kuma babu maganan motsa jiki, sai dai ya ɗauke ka kawai ya yi sama da kai wuf.

A wannan tambayar tana cewa kana fi son zama ko tsayuwa. A'a, na fi son zama, na fi son zama a gaskiya amma ina iya jure tsayuwa na awanni sosai kuwa.

Wannan tambaya tace yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare ne bayan karfe takwas. Nake cin abincin dare, a misali karfe tara, wani lokacin kuma bana kaiwa karfe tara in fara jin yunwa, musamman idan na yi aiki sosai.

A wannan tambayar tace kana yin wanka cikin zuciya? Kana yin waƙa sorry cikin zuciya? Eh, ina yin waƙa cikin zuciya wasu lokutan. Bako wane lokaci nake yi waƙa a zuci ba. So na fi fitad da shi ko da waƙan zai.

Wannan tambayar tace wani lokaci na shekara kake fi so? Lokaci na nafi so a shekara shine lokutan da ake azumi, sallah. Sune lokutan da nafi so a cikin shekara, a kowane shekara lokacin da na fi so kenan.

Tambayinan ta ce, me kake ci a wurin aiki? Abin da nake ci a wurin aiki shine ko in samu biskit da fiya wata ko wani ɗan snacks haka dai in ci, saboda ni ba ma abokin cin abubuwa bane a waje.

Tambayan nan na ce wa wane irin waya kake amfani da shi? Yana amfani ne da Techno Spark 10C da ita na ke amfani.

Wannan tambayar ta ce kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya. Don yawanci a wannan lokutan ma da cash yake ɗan season wani lokaci nafi yin transfer ma ta waya.

Kana iya rera waƙa? In ji tambayar kenan. Ko na iya rera waƙa? Eh, ina iya rerawa amma ba wanda ni nayi da kaina ba, sai dai in yi mami in riƙa bin wanda aka yi. In na ji ana yi sai nima in riƙa bibiya bi kai.

Baba me kake ji ranar biyan albashi? Eh nakan yi murna, nakan yi farin ciki idan har za a biya albashi. Saboda na san ina da buƙatu da nake son, eh, in ɗan yi clearing so da sauransu ne.

Wannan tambayar ta ce yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ni a yayin da na shiga wurin aiki babu maganan hutu kuma bana hutawa idan na je wurin aiki. Har sai na tabbatar da cewa an gama kome da kome. A tsaye nake inyi nan inyi nan har a gaba.

Tambayar ta ce kana raba ayyuka ga wasu? Eh ina raba ayyuka ga wasu amma a ban nufi idan aiki yayiwa wani yawa zan iya cewa to wani ya taya wani, ni ma haka in ni ne aikin ya yiwa yawa na kan sa wasu su ɗan taya ni.

Wannan tace tumbayar ta ce "yaya jadawalin aikinku yake?" a jadawalin aikinmu. Kowa na da yadda yake abun nan ne, abin da ya shafe shi, so kaga ba abu ne na mutum ɗaya ba.

Tambayar nan tana cewa wadanne kayan aiki kuke amfani da su? To ka gan mu ba manoma ba ne kuma ba magina ba ne. Koyarwa muke. Su kayan aikin mu su ne lesson plan, biruka, ja da blue, maka na whiteboard da kuma whiteboard da wasu textbooks kuma dai da sauran su.

Tambaya nan ta ce kana fi son shinkafa ko tuwo? Ai, na fi son tuwo gaskiya akan shinkafa. Saboda shinkafa ita gaskiya yawanci zaiga basar ne yake sawa mutane in kana yawancin shi hakanan. So saboda haka ni na fi son tuwo kuma ya fi riƙon ciki.

Tambayan nan tace kana fi son kofi ko shayi? Na fi son shayi saboda, eh sorry na fi son kofi wanda za a sa madara, bunbita da su wanene a yi haɗe-haɗe dai na shan shi, so ba shayi ba.

Tambeyab nan tace kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum, da safe da rana da dare. Ƙofa ta a kulle? Bana barin ta a buɗe haka sosai dai idan da akwai zafi sannan nake buɗe ta.

Wannan tambayar ta ce, yaya kake inganta aikinku? Inganta aikin mu ta hanyar yin abin da ya dace, mutum ya tabbatar da yayi abin da ya dace kuma yayi shi a kan lokaci, lokacin da ya dace a yi shi ba sai a ƙurarren lokaci ba.

Me kake yi da ragowar abinci? Tambayar kenan. So abun da nake yi da sauran ragowar abinci, shine in ba wa mabukaci, wanda yake bukata. In kuma babu mabukaci kusa, sai in bar shi, in ajiye, in rufe zuwa can in an jima idan na jin yunwa kuma sai in kuma ci.

Wannan tambayar ta ce, yaya kake magana da abokan ciniki? Eh to, ni ba ɗan kasuwa bane. Amma tun da ina fita wurin aiki wajen koyarwa, ko duk wanda ya kawo yaro ko yarinya za a yi enrollment cikin ruwan sanyi nake masa magana.

Ga tambayan nan ta ce. Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Eh nakan je wuri akan lokaci. Bana yadda in in yi iim makara. Gaskiya ba daga baya nake zuwa ba. Yawanci na fi zuwa da wuri, akan lokaci.

Tambayan nan ta ce kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunnawa wasu lokutan. Ba kowane lokaci nake kunna sanarwar, a, apps ba. Ya danganta. Ya danganta da wane lokaci ne.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? To ni ba kasuwanci nake ba kamar yadda na faɗa a baya, amma kuma idan suka zo gareni da salama nake karɓar su mutattauna a cikin hankali kwance.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? To, abin da nake tunawa shine, ah, ababen da muka yi a lokacin da muke yara, irin wasannin da muka yi da kuma irin wasu ababen da aka yi wa juna na yaranta.

Kuna tambayar tace kana iya dinka tufafi? A'a ni bana dinki, gaskiya bana dinki kuma ban iya ba. So tufafi nakan ba wa masu dinki ne su dinka mun. Ni ma badawa nake, ba yi nake ba, bana yi ba badawa nake.

Yaya kake jagorantar mutane? Da adalci, sassauta wa, so haka nike jagorantar mutane. Ba fisgarsu ake ba. Aka nuna masu hanyar da ta dace, sai a girmama ka.

Yaushe kake cin abincin rana? Abincin rana gaskiya babu takamamman tsayayyen lokaci na lokacin da nake cin abincin rana. So dai yadda ya kama kawai. Wani lokaci ƙarfe ɗaya, wani lokaci biyu, wani lokaci uku. So wani lokacin ma in na dawo ƙarfe huɗu lokacin nake ci.

Tambayan nan ta ce, yaya kake ajiye kuɗi? Ajiye kuɗi nakan jera su ne. Jera su nake yi in fara daga ƙananun tukuna. Su ne a sama sai a wadan da suke biye da su. Su ne za su biyo na biyu. Hakanan, hakanan nake jera su.

Wane irin jaka kake kai? Irin jakar da nake kai? Wane irin jaka kake kai? Wato, irin jakar da nake kaiwa tana da kala blue da purple a jiki.

Wannan tambaya na cewa wane irin wasa kake yi a waje? Irin wasan da nake yi a waje shine wasan bal. Wasu lokuta kuma nakan yi wasan ƙwallon raga, basketball kina. So amma most at times dai wasan bal nake yi, nake yi.

A tambayan nan ta ce me kake yi don kiyaye lafiya? To nakan kawar da duk wani abin da na san cewa zai cutar da ni. Abin da in nasan cewa bana ci bana rigiman cewa dole sai na ci. So na kasance mutum ne mai sanyi sanyi.

A wannan tambayar, tace kana yin harsashi lokacin bacci, wato ina yin harsashe lokacin bacci? Ehh eh, yawancin lokuta idan na kwanta tun da na samu salensho, abin da nake tunani shine nan da wasu 'yan shekaru kaɗan irin yadda zan zamo babban mutum a rayuwa shi nake tunani.

Tambayan nan ta ce kana shan madara? Eh ina shan madara kuma ina son madara sosai saboda na san yana ƙara lafiya. Musamman ma madaran shanu ina shan wannan ba irin wannan na haɗi ba.

Tambayar nan ta ce kana son abinci mai yaji? A'a bana son abinci mai yaji saboda yana takura ne. Amma dai a baya can na so abinci mai yaji sosai kuma abin da ya sa na saba a lokacin da nake aiki a wani wuri, kullum sai na koma gida sai na zo na ci to bari in riƙa siya saboda yawan yaji.

Kana lulluɓe da bargo? Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓi da bargo. Musamman kaga wannan kunga lokacin nan da muke ciki yanzu, lokacin sanyi, so ina lulluɓi sosai saboda in kare kaina daga sanyi.

Wannan tambayar tace kana fi son kayan zaki ko gishiri? Kai gaskiya nafi son kayan gishiri. Bana son kayan zaƙi saboda zaƙi yayi mun illa sosai. Yasa nake kauce wa kayan zaƙi yana sha amma lokaci-lokaci.

Tambayyanar ta ce kana iya duba lambar QR. Saboda gaskiya bana iya duba wa. Saboda lambar QR ma ban fahimce ta sosai ba. Me ake nufi da lambar QR? Ban fahimce ta sosai ba. So lambar waya ce ko kuwa lambar me?

Tambayan nan ta ce wani yanayin ɗaki kake fi so? Na fi son yanayin ɗaki mai sanyi. Yadda AC yake kaɗawa, wanda AC yake kaɗawa ba fanka ba. Na fi son mai, mai sanyi.

Wannan tambayar ta ce, wane irin nama kake fi so? Wato wani irin nama na fi so? Na fi son naman rago, naman shanu sannan naman kaza. Kazan ma ba ta gona ba. Kazar gida ƴar Hausa. Irin tamu, kamar ta fi zaƙi.

Wannan tambaya ta ce kana son wurare masu hayaniya? A'a, gaskiya bana son wuraren da akwai hayaniya. Na fi son wurare inda yake shiru shiru, babu hayaniya, shiru shiru.

Tambayan nan ta ce kana fi son tufafin auduga ko siliki? Na fi son tufafin auduga saboda yafi kyau, ba nauyi kuma iska zai iya shiga ko ta ina amma siliki gaskiya bana son shi.